Kalmar sirri kalma ce wadda ake baka kai kaɗai wadda ba a son wani ya sani sai kai kaɗai. Wanda idan kalmar nan ta fita sirrinka ya tonu ko kuma ace wannan, ko kuma baza ka zama ba kai kaɗai ne kake da wannan sirrin abun ba. Wani zai samu access da abunda ya shafi rayuwar ka kai kaɗai.

Eh ina amfani da kunnen waya musamman ma in bana son hayaniya kuma ina son saurari abu sai in yi amfani da shi don yin sauƙaƙa mun in ji abun, in fahimci abun da ake nufi, in fahimci abun da ake nufi saboda guje wa hayaniya ta mutane idan su ke kusarwa.